Yaya yanayin yankinku yake sauyawa daga wata zuwa wata? Yanayin yankin mu yana sauyawa daga wata zuwa wata. Da misali, idan aka ce yanayin damina ya zo ko kuma, eh, lokacin sanyi ko bazara kodai wani yanayi haka wanda yake canzawa. To wannan yanayin shine yake canzawa yanayin yankin mu daga wata zuwa wata. Sannan, ah, ko misali, yadda ake gane idan damina yazo ana ganewa nlta hanyar yin ruwan sama kaga dukkanin wasu ciyayi wasu ƙarami sun zama kore sar sar sar komai ya zama ɗanye wannan ake gane yanayi na damina. Shi kuma lokacin, ah, kaka wanda zan ce lokacin sanyi, lokacin bazara kenan. Ana gane shi ne lokacin da damuna ruwa ta ɗauke. To lokacin ne za a shiga lokacin sanyi, iska zai shigo gari, buji da dai sauransu. Komai zai bushe, jiki ya dinga bushewa. Wannan lokaci lokaci shine lokacin yanayi, lokacin, ah, sanyi da kuma ko kuma a ce lokacin kaka. Lokacin ne za ka ga komai naka yana saurin yin datti. Hatta kaya farare idan ka sa ka fita, yanayin buji da iska na gari za ka ga sunyi ja, sun ɗaudatti sosai. Sannan kuma yadda ake rayuwa da komai akan lokaci. Ko wane lokaci da ake rayuwa, ana rayuwa ne daidai da wannan lokacin. Shi yasa muke gode ma Allah. Munan Najeriya gaskiya Alhamdulillah yanayi weather ɗin komai yana tafiya daidai da yanayi, komai yana tafiya daidai da yanayi fatan mu. Saboda mu fatan jikin mu tana ɗaukan lokacin zafi, tana ɗaukan lokacin sanyi, tana ɗaukan lokacin zafi. Idan Allah ya sauko da ruwan sama, wato lokacin damuna, za mu shiga cikinta. Ruwa zai duke mu. Lafiya, lau a fatan mu babu abin da za tayi. Hatta ma sai dai mucigaba da jin daɗi muna ƙara kyau haka lokacin zafi ma idan Allah ya sauko da zafi na gari, ah, fatan jikin mu tana nan sharai sharai sharai har ma ta ƙara kyau. Wannan ni'ima ne daga Ubangiji. Haka lokacin sanyi ma shi ƙaran kansa. Fatan jikin mu idan lokacin sanyi ake yi shi ma still lokacin fatan jikin mu za ta yi kyau. Kumantana ɗaukan wannan yanayin. To babu wani fa, babu wani yanayi wanda a Najeriya idan ya zo wanda fatan jikin mu bara za ta iya ɗauka ba. To wannan yana mana daɗi, muna jin daɗi sosai. Muna ƙara gode ma Ubangiji akan wannan ni'ima da ya yi mana. Wanda za a ce fatan jikin mu tana ɗaukan dukkanin wani yanayi. To da waennan yanayuykan kala kala, yanayin sanyi, yanayin damuna, yanayin zafi. To dus su ne wa wannan manya manyan yanayi da muke yi da shi a Najeriya a wata wata. Da wannan kuma muke cewa na gode sosai, na gode.

Waɗanne abinci kuke ganin suna da ƙarfi, suna bada ƙarfi, yaya kuke haɗa su da abincinku? So wannan tambaya, tambaya ce mai kyau. Tambaya ce kuma da tana buƙatan a yi dogon nazari domin bada amsa. Kuma tana da buƙatan a bada amsa daidai da yadda ya kamata ace an bada ta akan wannan tambaya to, ni da aka tambaya, mai tambaya ya tambaye ni wane abinci ne me bada ƙarfi kamar ke nan me ƙarfafawa gurin, gurin sarrafawa ko kuma a ce ab-- me gina jiki yake sa ƙarfi. To abubuwan, abincin da suke ah suke bada ƙarfi suna dayawa amma za mu ɗauka ɗaya gwarzo daga cikinsu wanda shine zamu yi bayani a kansa. To a cikin abincin da suke bada ƙarfi, zan iya cewa akwai tuwo. Tuwon ma in aka ce ka samu tuwon ah tuwon dawa wanda kai daga ganin tuwon dawa ka san cewa tuwo ne me ƙarfi. A zahiri ma idan ka taɓa shi, za ka ji yana da ƙarfi kuma yana da danƙo. Tuwon dawa ke nan. To shi tuwon dawa idan ka jure cin sa, hatta halittar jikinka ma sai ta canza. Za ka ga ka zama murɗaɗɗe irin gwarazan nan to wannan tuwon dawa idan ka ci za ka samu ƙwarin gwiwa da ƙarfi sosai a jikinka. To sai sa tuwon dawa mutanen ƙauye za kaga sun fi cinsa in ka lura yanayin kuma mutanen ƙauyen zaka ga sun sha banban da mutanen birni suna da ƙarfi a tsu- a suffansu na halitta. Sannan kuma suna da ƙwanji sosai. Yadda duk inda ka ga mutumin ƙauye, ya fi mutumin birni murɗewa, ya fi shi zama ƙwanji da kuma ƙarfi sosai. To na farko ke nan tuwon dawa. Sai kuma mu ce, ah, abincin gargajiya wanda mutanen ƙauyen mu su ma suke ci kamar irin su dambu, kamar irin su kulele ɗan guda, kamar irin su, ah, alkubus. Duk irin wa'inan abubuwan abincin na gargajiya suna da ƙarfi, suna sa ƙarfi sosai. Ba kamar irin abincin mu na nan na karkara ba. Ah, na, na nan karkara wanda za ka ga ana ci kamar irin su macaroni, taliya, shinkafa. Wa'inan duk basa sa ƙarfi a jiki. Sai dai kawai su gina ma jiki ba tare da ka yi ƙarfi ba. Sannan kuma zan alaƙanta abincin nan a matsayin abincin da ni nake so, wato tuwo. Haƙiƙanin gaskiya ina ga a duk duniya babu wani abincin da nakeso kaman tuwo, tuwon ma miyan kuka, tuwon shinkafa to shi tuwon shinkafa miyan kuka gaskiya a zahiran ina son sa sosai. Na fi ƙaunarsa a kan dukkanin wani abinci da nake ci. To da wannan ne askiya zan iya rufe wannan zancen. In rufe bayanin cewa ina jin daɗin cin tuwo sosai sosai.

Wannan tambayar take tambaya akan nawa ne kuɗin wutar lantarki, nawa kuɗin wutar lantarki a wata. To wannan tambayar tana tambaya ne akan wutan da ake kawo mana na lantarki nawa ne muke biya a wata, wato duk wata wata ke nan. To gaskiya ya danganta da irin wutan da muke sha. Mafi yawanci yadda tsare tsaren nasu yazo a da, kokuma in ce a yanzu, tsare tsaren nasu yazo ne ta fuska guda huɗu, wanda akwai ƴan band A, akwai ƴan band B, akwai ƴan band C sannan kuma akwai ƴan band D. Su ƴan band A sune suke samun kuɗin, suke samun wuta sosai ana kawo masu wuta ta twelve hours, sannan a ɗauke a ƙara dawo da ita. Sukuma ƴan band B suna samun ta eight hours, sannan a ɗauke tayi awa uku da awa biyu sannan a dawo da ita. Su kuma N ban C suna samun wuta ta awa biyar. In tayi awa biyar, sai a ɗauke ta awa huɗu ba a kawo ba, sai a ƙara maido ta, a ƙara yin wata awa biyar ɗin, a ɗauke ta awa huɗu ba a kawo ba. Su haka N ban C suke. Sukuma ƴan band D su wannan ana ba su wuta ne na awa biyu a rana. Idan an ba su wuta na awa biyu, sai a ɗauke sai tayi awa goma ba a kawo ba. In tayi awa goma nan ba a kawo ba, sai a ƙara kawowa tayi awa biyu, sai a ƙara ɗauke wa ta ƙara yin awa goma. Wannan za a ce to su ne suke cikin ƙalubale, suna cikin wahala game da harkar wuta. Kuma sannan a, yanayin yadda tsare tsaren yake, duk wanda aka ba shi wuta sosai to zai fi biyan kuɗin wuta. Kuma misali wanda aka ba shi na band A wanda yake shan wutan awa goma sha biyu to zai caza a caje shi kuɗi sosai. Kuma misali wanda yake shan wutan awa goma sha biyu yana biyan naira dubu ɗari a wata. Shi kuma wanda yake shan wutan awa takwas ƴan band B suna biyan naira dubu tamanin a wata. Sukuma ƴan band C da suke shan wutan awa shida, awa biyar kai su ne suke biyan dubu hamsin a wata. Su kuma ƴan band D da suke samun awa biyu su ne suke biyan dubu ashirin a wata. To haka ƙa'idoji yanayin shan wutan ka, i yanayin biyan kuɗin ka. To ina ga mu dai a nan gaskiya tunda bamu da wuta muna da solar ne, ba ma biyan wuta amma dai a unguwan tunda band A ne zaka ga suna biyan naira dubu ɗari a wata. Nagode, wannan shine, Allah yasa mu dace Amin. Sunma Amin.